Yaushe nake zuwa kasuwa? Mafi yawancin lokuta nakan je kasuwa a ƙarshen mako ne, ta yanda idan na shiga zan sayi abubuwan da nake bukata waɗanda nake tsammanin cewa za su man sati ɗaya kafin su ƙare. Nakan fara da abin mafi muhimmanci, haka zan dinga yi har in kammala cin kasuwata.

Eh ban cika sanya tabarau sosai ba. Nakan sanya tabarau ne idan a buƙatar hakan ta taso Wasu lokuta yanayi ne ke sa in saka shi, amma in saka shi kullun kullun ba tare da ta bukata ba gaskiya bana sawa. Amma idan akwai yanayin ƙura ko yanayin iska mai zafi ko kuma yanayin damina ko hunturu tu nakan sanya tabarau.